Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? To, eh, ina kare ta daga ƙwayar cuta domin ba komai da komai bane nake bari ya shiga wayana. Ina duba abubuwan da suke shigawa. Idan na ga abu da bai zauna da zuciyata ba, cire shi nake daga cikin wayata.